Ku gaya mana game da lokacin girbi. Wallahi ban san komai ba game da lokacin girbi. Don haka ba abin da zan ce game da hakan. Tunda bana noma ko kusa. Shi ne kawai abinda zan iya cewa game da lokacin noma ko girbi. Bana yin komai game da abinda ya shafi noma, kuma ban san shi ba.